Kana son ɗaukar hotuna? Eh inason ɗaukar hotuna saboda yanzu haka rayuwar da akeyi yanzun sai ahankali yakamata ace kana ɗaukan hotuna don tuna baya ko kuma a tuna da kai. Don yau za ka ga yau kai ne gobe kuma ba kai ba ne. Kaman yanzu haka family mu zamu ɗauki hoto gaba ɗayan mu amma kuma watarana za mu, za a waye gari a ga wani ya mutu ko wani baya cikin hoton nan. To kaga za mu dinga tunawa da shi. Kaman awajen aiki haka anje aiki muna zaune abokanai tare muna hotuna sai kuma daga baya sai wani Allah ya ɗauke ransa to shima haka za mu kuma kala hoton nan za mu dinga tunawa da shi. Ko kuma idan kana tare da matanka da iyalanka ya kamata ka dinga ɗaukan hotuna. Kai rufe hula gaskiya saboda wata rana ka rataya wa ko da ba ma wani ya mutu ba za ka iya tunawa ka ce Allah ka ce ga yaɗin missing ka ɗanyi kewar wani sai ka ɗauko wannan hoton yanaku ka duba sa ka gani. Ko ace haka ka yi tafiya ka je wani gari za ka ɗauka hoto don ka tuna da wannan garin da ka je ka tuna da abubuwan da ke garin nan. Ko kuma a misali ka je garin ƴan uwa ya kamata ka ɗauka hoto da ƴan uwan ka saboda ka dinga tunawa da su. Shine abin da ya sa nake son na dinga ɗaukan hoto saboda wannan abubuwan da na lissafi.